To apps da na fi amfani da su sosai dai zan ce irin apps na shiga duniya, irin ka shiga za ka gan abokanan ka da sauran su da kuma ayyukan su da suke yi a gizo, cikin intanet kenan. To wanda na fi amfani da shi a yanzu haka zan ce Facebook ne domin a Facebook ɗin, ai inde zan iya hadu da su abokanai na da mun yi kwana biyu, mun, mun, irin tun lokacin da muka gama makaranta. To kwa da kowa yayi hanyan shi ya tafi yayi ƙiyon nisa, to dukan mu ai mafi yawan mu mun yi ƙiyo mai nisa yanzu haka. To wayansun mu suna Abuja, wayansun mu suna irin kamar Lagos haka, akwai wayanda ma har tafiyan su yakai su har kasan waje. Wanda suna Kamaru, wanda suna Ghana da soran su. To in na shiga Facebook haka, ka gan zan samu na ganin su domin su ma suna cikin Facebook suna iya tura hoto da su ka kama, wayansu lokaci da bidiyo da su ka yi. Inde aka je, in ce kaman ana hidima haka sai ka gan sai sun kama sun tura mana a gizo, sai mu zauna wurin mu na kallo, sai a wurin ma za mu iya hira wayansu lokaci har za mu iya kira, har ga kira na bidiyo. Mu na kallon fuskan junan muna magana mu na hira kaman muna nan tare. To wancan ɗin ina amfani da shi sosai haka. To na biyu sai kuma shi ne zan ce shine TikTok. To a TikTok ɗin ne duk lokacin da nagan ina nan kaman komi da komi da yana yi, bana jin daɗin shi ba zan iya shiga wurin. Wato in na da data kenan to in na shiga, da zaran ina wurin sai in buɗe bidiyo daban daban na mutanen da su ka yi sun tura wurin. To ka gan abubuwa su ke faruwa, ka yi ɗan dariya sai ka gan kafin nan ka ankara, dazun da kana jin kaman kana haushi, kana jin kaman rayuwa bata yi maka daɗi kuma ba, to kafin ka gama ka gan ka iya yi haka ɗin. To amma dai ina da inda muke taruwa amna wayansu lokaci zai iya kasance cewa ba wutan lantarki ba kuma ba inde za ka iya jika sa wayanka irin ko wanda in ka yi charging shi, sai a biya kuɗi ka karɓa nan ba domin wayansu lokaci zai kasance cewa su ma sun je gona, to sun kule shagon su. To irin wancan ɗin dai. Tunda waya ba-- mun ce iri misali cewa wayan ka ya mutu, ba batir a ciki, to ka gan ai ko apps da suna cikin wayan ka da yawa to ba yanzu zaka iya amfani da shi ba domin babu batir a cikin wayan ka ba. To iri wancan lokacin dai mukan iya ajiye wayan mu a gefe ko kuma dai da batir da yake ciki sai mu dauka kawai mu ji-- rediyo ne kawai da shi domin rediyo ka rediyon kan yana shan batira amma shan batirin shi dai ɗan sauki in ka gwada shi da sauran apps ɗin nan kenan. To wayansu lokacin dai ina iya amfani da wancan rediyo FM sai in rage, rage karan shi wato volume kenan, in na rage shi ka gan shan batirin shi kaɗan kaɗan ne ba ya tafiya sosai ba to shi ma ina amfani da wancan app ɗin sosai. To wani app da ma ina amfani da shi sosai iri app na kallon bidiyo wato in ce ana kiranshi VLC. To VLC na ina iya kallon fim da shi to da zara na samu data na shiga gizo. Zakaga wayansu lokaci zan saukar da wayansu fim ɗin ina so magana su, ko kuma fim na India, ko kuma fim na Hausa, ko kuma fim na Najeriya ko wayansu lokaci ma zai iya kasancewa na saukar da irin fim na yake-yake na Amurka to ka gan na kawo su haka sai duk lokacin da na-- data na ya kare, kuma ina so inia kallo, to sai in je in buɗe wancan app da nake kira VLC. Domin da shi in kana kallo na fim da shi zaka ji daɗi sosai. Da haka ka gan zan buɗe shi, na buɗe shi sai na dauko wancan fim ɗin ina kallo. To wancan fim ɗin zaka, da wancan apps wato VLC ɗin nan ka iya jan fim ɗin gaba, ko kuma ka mayar da shi gaba a sauƙaƙe sai dai dai indea ka tsaya har ka more kan ka. To VLC ma da shi ni ke amfani sosai. To wani app ɗin ma ina amfani da shi sosai irin su Bluetooth ɗin nan wayansu lokaci kana so ka tura ma dan uwanka abu ko ka karɓa wani abu daga wurin ɗan uwanka, da Bluetooth za a yin amfani da shi. To wayansu ma za'a iya amfani da Xendr ne domin in kana wasa, in kana amfani da babbar waya, da Android, to ka gan wayansu abubuwa kuna so ku tura ma juna so zaku yi amfani da Xenda.

To kasan yana da wuya kasenda cewa ko kana bacci kana harsashi ko to seedi cewa wanda yana kwanciya kusa dike. Ngere ya waye ko kuma ya tashe ka ya gaya ma yama bayani cewa kana hakan sai ka gane. To a gaskiya ni bana yi amma ko wa'insu lokacin da zan iya yin aiki, inyi gejiya sosai haka to akwai wa'insu gejiya da za su bi jiki haka har ka gan ka yo gida ka kwanta kafin ka ankara sai ka gan wani ya tashe ka ko kuma matar ka ko abokin ka akan da kana toshe mishi kunne da harsashi da ka ke yi. To wa'insu can lokacin za ka gani cewa eh cewa ke ma haka kana yi. To in ba haka ba mafi yawan lokaci dai banayi wani aiki da zan ce aikin ya sa jikina yayi tsami wai akai na jikina na samu gejiya sosai. Ba haka ba gaskiya bana yi to ni dai abin da nake ƙin jini shi sosai kamar harsashi babu ma domin duk lokacin da na kwance dai mai yin haka ka gan da kyar na samu yin birci. Kwana ƙim baya akwai yayana ne shi kawai dai ya kwanta haka baya ke irin minti talatin ba ka gan kawai kafin ka hankara yana harsashi sai ka gan kamar an kai kamar an kawo wani drum amsa ana bugawa to yana yi haka ɗin ka ga abun na shiga mini a kunne sai ba zan ji birci ba. Shi ya sa lokacin ni dai zan yi kokari, ya kacen kokari na tun cewa na riga shi kwana, na riga shi shiga birci domin kafin ya zo dai kawai dai zan ce birci ya riga ya ɗoke ni ko yana harsashin shi dai ko yana yi wancan baruwa na ciki kuma birci ya riga ya doke ni har dizarar na birci shi ya fara ya riga ni birci, ya riga ni kwana a lokacin gaskiya kasancewar ai wato bani da salama kuma a wancan dare domin ya riga ne birci ai wato na shiga aku ke nan. To shi ya sa nima a haka dai na ƙi jini shi sosai to ni bana yin shi ba amma ko wasu lokacin dai na dawo dai na ji gejiya ko kuma in ce akwai irin kwanciya da zan yi zai kasance kamar in ce wani abu ya zo yana toshe mini hanci haka to harin wani abu ya toshe mini hanci dole ne ka gan zan yi nufashi sai ka ji kamar hancin na a toshe yake to geri toshewa hanci dinne sai ka gan kamar na wani harsashi ko to a wancan mai yake kasance haka me ya sa na gani. Yana dai a lokacin akwai kwanciya da zai yi ya kwanta da bayan shi a kasa fuska shi a sama to didin lokacin dai ya dinga yin haka amma ka gan har ka tashe shi ko kuma ka tura shi ya kwanta gefe daya to gaskiya wancan dai soki ko kuma ya ƙi baya kasa ne irin bayan shi na sama cikinci na kasa to ka gan gaba daya ba ka ji ko mutumin kana harsashi ba amma ka birci cewa ya kwanta duk yadda ya ga dama kuma ya so yi wancan kwanciyar da bayan shi na kasa cikinci na sama. Dede lokacin dai ya dinga harsashe ke nan to gaskiya bana jin daɗin shi to amma yinzu haka nima naga ita budurwa na wancan lokaci, ita matana yi amma ka gan akwai abubuwa daban daban ko akowan da suna yin nasu suna jan shi da nisa akowan da kawai za su yi shi da ɗan dai dai ne sai ka gan ya wuce wurin. Baza ka ga suna yin shi da nisa ba to an taɗi dai irin na minti cho-minto ci kamar jigu da goma zuwa kusan dai ashirin haka to ka gan bazata yi kuma ba. Har ka ga kokari ka, ka buge ta har ta tashe ka tare da ita to ka ga dai an riga wuce wancan wurin to de dai lokacin da ka ga mutumin yana harsashi ka tashe shi kasance madamin yana birci dai na bai siyan me ya sa aka tashe shi ba. Wancan lokacin ma ka tashe shi sai ka kwanta abun ka sai ka ga kamar shi ya farka da kanshi to ka gan ya, ya canja kwanciya, ya canja kwanciya ka gan zai doki mintoci da yawa kafin nan imma zai ci gaba da harsashin shi dai lokacin zai ci gaba da shi ke nan. To shi ya sa wa'insu lokaci mutumin ya haka zaka iya tashe shi sai ka tashe shi ya canja wurin kwanciya kuma sai.

To cin abincin titi kan gaskiya, bawai ina son shi ba, amma dai ya riga ya zamu abin da muke yin ko wani lokaci. To kagan wasu lokacin za mu iya farka da safe muna kokarin mu tafi wurin aiki. Toh ace zaka je gona ne ko kuma a kwai wani dan aikin da ka karɓa da zaka je kayi. To kagan wasu lokacin kagan a gida ba a yi komi ba, ka zo murhu ko wani wuri sanyi sai kagan ba a dan ma haɗa wuta a gida ba to kafin kaje aiki ya kamata ciki ma ya dauki kaya, cike ya dauki dumi. Toh in ba hakan ba kasan aikin ma wato ba zata yi ba ko ba haka ba. To haka din ne za mu iya zuwa, a majallisa domin akwai masu dafa abinci suna ajiye a wurin suna siyarwa da safe. Wasu ma har sukan iya pito da asuba. Akwai wata mama da tana saida shinkafa, eh dafa duka ko wani safe, tana haɗa shi da wake. Wasu lokacin kuma wake za a dafa shi a gefe ɗaya domin akwai wanda sun ce basu son wake sai ka yi mata bayani cewa kana so a yi maka haɗi, haɗi, haɗin gambiza sai kagan zata iya yi maka haɗin. Amma dai kudi ba daya bane wato wanda ya ci shinkafa shi kawo shi kaɗai da wanda ya haɗa da wake toh kudin da zai biya wanda ya ci wake nashi ze dan fi kaɗan. To kagan za mu iya zuwa wurin mu zuba sai shinkafa da safe. Kaman ita kaɗai ne ma ta ke siyar da abu da safe. Wani mai iya pito da abu da asuba ba akwai masu soya kose. Akwai wata ma meye sunan ta kiristiana, ita haka tana tuya kosen ta, har tana pito da asuba ne kafin a ce kafe shida haka. Kaga anan an samu kose ko in kaje wurin za ka iya saye. Ka tafi da shi duk inda kanaso. Kuma tana pito da kunun zaki duka. Kunun ta dun tunda ake, ake dama kunu a dafa shi dada ɗare ne kafin ka Ankara ba. Sai lokacin tana tashi wa zaka ga ta riga ta pito da safe da wancan kunun ma kunun zaki kuma kunun ta tana san gyada a ciki sai ka ji kaman kana shan kokon gyaɗa ne kuma wancan na ba da zaki sosai kuma kana jin daɗin shi kana cin kose. Kuse naina ma kana kuse fuka so ne ku to wato kuse da aka haɗa wato kuse eh da wake kenan wanda ya nneka sai a haɗa tare haka so ya ciki manja wansi lokacin da man gyada aka yi, aka yi so ya shi. To haka ɗin sai mu siya mu tafi dashi. To kaga in ci abinci titi kam, ban samu abunda kaga bai ciwu wa to wayan su lokaci cewa in ba'a yi abinci a gida ba kuma kana jin yunwa dole ka saya na titi ka ci to gaskiya a siya abincin titi dinnan ba ku duka abinci da mun samu muka siya ba. Wa yansu lokacin za mu duba yanda abinci yake da kuma wanda ya dafa abinci da kuma daidai inda aka dafa abinci. Wato wurin na da tsafta ne ko ba tsafta. Ai, inka duba da kyau kaga wanda yana dafa abinci kan har ta yi ita ta iya ta fito wuje kagan ta fasalin ta kamam ba ta yi wanka ba ko kuma ba a don da tayi ko kuma kagan ta kafan ta kaman kura kura ko kuma ba ka kai aka domin ba yi wanka ba ai gaskiya abinci bai ma sha'awan ci ba ka gane ko. To iri wancan ne masu kyau mun duba da kyau mun ga kawai mutum na wari da safe, jiki na wari nuna ya nuna cewa ai mutum bai yi wanka ba cewa kaka ya fi to kasuwa maraba ba samun yi wanka ba ko. To gaskiya ci abinci a hannu iri wancan yana bani wuya sosai. To shi yasa kafin zamu saya abinci zamu duba mutun di da kyau sai ka finnan mu sai abinci wayan su lokacin ma zai kasance cewa ka zo wani wuri sai kagan wurin masu siyar da abinci suna saida abinci kusa da bola kwan wurin na wari to iri wancan gaskiya abinci bana iya siya ba domin wansu bola kaga yara sun yi kashi a wurin. Kuda ka su siya kashi kafin na su sosai abinci da mutun ze ci. To gaskiya kagan wancan akwai matsala ko. Zai kasance cewa kuda zasu kashi zan saya mana abinci sai ka na ci ai wato kaci kashi kenan. To wayan su kashi ma ai ba kashi ya amince ba. Kashi zawo ne to kaga yara sun yi kashi zawo a gefe kuda zai faɗi a ciki. Kafa shi ne faɗi a zawo ɗin kafin ka Ankara zai siya maka, zai siya kan kose ne za ka ci ko kuma shinkafa ne za ka ci. Kaga wancan abun cuta ne sosai. Daka ya gamu da cuta da kashi da kaci din to ka ba kyau ba. Shi ya sa duk inda za mu siya abinci a titi din za mu duba tsaftan wurin. Wuri mai tsafta ne mai kyau haka ai za mu siya zaka iya a ci kana cin sai ka ji daɗi.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo, ina iya amfani da Google Drive, da kuma wayansu lokaci ina iya amfani da OneDrive de na Microsoft kenan ko. To yana da matuƙar amfani, yana da taimako sosai domin wayansu lokaci akwai abubuwan da za ka iya tura wurin, don ka ajiye shi a wurin. Wayansu lokaci to in ka ajiye shi a wurin akwai ran da zai iya kasance cewa wayan ka ya ɓace, in ka siyo wani waya sabo kuma in ka shiga da email naka, wato email address naka, ai dole ka sake ka samu wayancen abubuwan da ka tura wurin. Ba'a de misali cewa kana da hotunan da ka kama, to ai hotunan suna cikin wayan ka, irin wayan ka din, irin ya faɗi, ya ɓata ko kuma ka dina baya kawo wuta kuma baya ɓace, ka kai wurin gyara kuma baya iya an gyara ba. Kaga dai ai ka bar hotunan a cikin ajiya wayan ka dai dai kawai shi kaɗai. Eh kaga akwai matsala kenan to kare ka kara buɗe wancan hotunan da kuma wasu waƙoƙin da ka tura ko. To shi ya sa wayansu lokaci, zan ce kowane lokaci zan ce, ina kama hotuna har na ji daɗin su ina iya tura shi a ajiya na gizo a irin su Google Drive ko kuma OneDrive na Microsoft ko kuma wayansu lokaci iCloud na iPhone lokacin da ina amfani da iPhone ke nan. iPhone na ɗin ma na riga na samu matsala na siyar dashi na biya bukata da shi to a iCloud ina nawa akanan de na wurin. Ai sai lokaci duk lokacin da na samu na saya iPhone wato waya na iPhone, na shiga da shi akan nawa to dole zan samu duk abubuwan da na tura a wancan wurin. To kagin gaskiya wayansu lokaci zai iya kasance da cewa akwai wayansu irin takarda na nana gama yake, kamar ce takarda na Aiwu anka wato birth certificate ko kuma na makaranta in da ka shiga, kamar na babban makaranta kamar WAEC ko kuma NECO haka ko kuma na makaranta University, to kamar irin ka gama digiri naka haka. To wansi lokaci tura shi a gizo irin ajiya na yaren gizo yana da amfani sosai domin akwai wayansu lokacin da za ka iya tafiya wani wuri to wayan ka watakila kana tunanin kana niyyan ka shine za ka yi amfani da wayan ka ka tura ma wani ci wato shi takardan certificate naka. To sai ka isa wurin kaga wayan ka watakila ba wuta ko kuma wayan na rikici kana ka kakorin ka tura ba ka samu ba. Ai dai wancan ka riga ka yi ajiya shi a na gizo sai ka iya karɓa zan ce linzamin kwamfuta wani ka shiga intanet da shi ko kuma aka karɓa wayan wani ka shiga intanet a daidai akan nanka sai ka buɗe ka saukar da shi cikin wayan ko kuma cikin linzamin kwamfuta dai sai ka iya amfani da shi. Gaskiya amfani da ajiya a yanar gizo a yanar gizo yana da amfani sosai domin duk lokacin da ka ajiye shi a wurin bazaka ci ko wuta ya zo ya ci ko kuma wayan ka ya ɓace ba kana da shi kuma ko kuma ka iya ci wai ka rasa shi domin ka yi kuskure ka je ka danna wani abu sai ya ajiye share shi wato kana deleting sai ya je ya share shi a kuskure. Akwai wasu lokaci ka in ka shiga a wurin maka yi la'akari ba zaka iya ka share shi domin duk acan din mai de yake in kana so ka share, za ka iya share domin kagan ajiya din ba wi yana na d hawa kamar na waya ba ko watakila kagin za a ba ka daidai zarafi ne za a ba ka da ka iya tura abu ba zai hawa kamar na wayan ka ba. Nace misali wayan ka ya sake kama yake kaman Ince zarafi ne na cikin wayan ka yake kaman ɗari ɗaya da ashirin da takwas kamar gig naka kamar irin ɗari da gig ashirin da takwas ko kuma ɗari da ashirin da takwas to ka je wurin kaga am baka ce wai gig wanɗa anɗa amma aka goma sha biyar ne kawai to kagin ai wato zarafi bai yi hawa ba ko. Akwai wayansu abubuwan da za ka tura wurin wansi lokaci za ka ji kamar ba shi de ba shi de taimako wurin da ka ke baka de so shi kuma babu de za ka yi da shi to ka iya share wancan domin ka sake ba da zarafi na turo wani sabon abu kuma zuwa wurin. To wayansu lokaci ka iya ka kana so ka share ka share wani da kuskure to shima.

Miya nikam na fi so miya mai zafi. Zanci abinci dai gaba ɗaya duk wanda ina so in ci na fi so mai zafi. Ba wai zafin yayi yawa ba, ya zo na daɗe min shi. Domin wasu lokaci za ka iya ci abincin sanyi, kafinn ka ankara sai ka na jin kamar za ka yi amai. Wasu lokaci ma har zakayi amai to an ka ci abinci ka na jin kamar za ka yi amai, kagan ba ka ji daɗi abincin ba ko. To duk kamar na dawo gida haka, irin miya na nan sai an yi tuwo ko kuma tuwo na nan, wanda an riga anyi tunda safe in ce ka dawo da yamma haka. Tuwo ya riga ya yi sanyi, miya dakan shi ya yi sanyi. Dole ne kawai zan haɗa wuta, duma mashi domin ya samu ya doki zafi kuma. Ba haka ba, dole lokaci yana cije har ya shiga ciki na. Kagin cikin na ya fara murɗawa, kaji cikin na ya fara surutu, wato susan cikin ma sun fara surutu cewa abin da ya shiga ma shi ma ya yi sanyi. To a gurin haka din wasu lokaci kagin har ban yi, ban yi hankali ba, zai yi sa'a ne har zan samu ciwon ciki sosai haka. Ciwon ciki din zai yi ya ƙeni har zuwa cewa zan je har ina zawo wato na je bayan gida. Kagin bayan gida na zai zama mai surutu, mai ihu. Wanin lokaci wato na zawo ke nan zai zama yana ruwa-ruwa. To kagin ai wancan ba kiwo sama. To abinci na har in inaso inji dadin sa dole kawai sai in duma shi to shi yasa duk abinci dai ina kokari dai inci abinci lokacinda yanada zafin shi Lokacinda aka dafa shi. To in ban iya naci wancan lokacin ba, na ci wani yasamin abinci na cikin kula in dai zai zama da zafin shi duk lokacin da na dawo. To akwai wasu fulas namu da aka yi ya sa abinci a ciki har ka dawo gida irin bayan awa, in ce in ka dafa da safe, ka iya dawo da rana kagin ka buɗe har yana da zafin shi. Wansu lokaci ma ka dawo da yamma ne, ka buɗe har yana da zafin shi tukuna. To shi ne abinci nake so ci sosai. Abinci duk har yayi sanyi sosai haka sai dai in ba damar hada wuta ko kuma ba murhu kusa da wurin sai ne zai sa ni zan iya cin shi haka kuma cin shi dai ma zan na cin shi da shaka domin bansan koya zai kasance in naci shi ya shiga cikin na ba. To a haka dai zan dan ci ɗan dai dai ne ba zan ci fiye da yanda ya kamata in ci ba. To indai yanada zafin shi zanci har sai na koshi to kagan bashi da zafin shi ba, in yana da sanyi ba na ci wai domin ƙoshi ba ko. Na ci dan ɗai dai ne kawai dai kara inji na jin jiri har faɗiya kasa domin akwai wasu lokaci har yunwa ya kama ni sosai. In ba na ci abinci ba kagin na jin jiri ko ina na juya wa kasa inda na sake ma ina juya wa kuma sai a wuri dai nake. To wato jiri ya zo ke na ba. To banasonn jin jiri din ba. Ai dole sai in dan ci daidai in ya shiga ciki sai in samo na ji kama na samu ɗan ƙirfi kuma sai in ci gaba da a yuka na nake yi. Na ci gaba da yi haka dai ko kuma dama zan koma gida ne sai in samu ɗan ƙarfin koma wa. To na koma gida sai in je in samo abinci mai dumi sosai haka sai in ci irin ko zan iya in samu shinkafa. In shinkafa ne gaskiya zan duma shi sosai haka. Shinkafa in ci dafaduka har na sami shi yana da sanyi shi. To kaga man da aka dafa shi da shi kagin kwanin lokuta bai nars-- bai kagin ya kamata a sa shi a wuta domin ya narke da kyau ko. To kagan in baka ci shi haka ba kagan mai din kamar ya yi barci a cikin shinkafa in ka na ci kawai kagin kowane lokaci yana sauka ma ka makogoro kaman abin da kamar zai sake koma bayan kamar za ka yi amanshi. Gaskiya na so mai din ya narke da kyau domin ya narke da kyau duk borkunan da ke ciki za ka ji shi da kyau. Da kuma kayan abinci da aka yi an dafa da shi kagin za ka ji daɗin shi kam shin shi zai fito da kyau. Lokacin yana da zafin shi. Abinci dai gaskiya nawa ya kamata ana ci abinci ana cin shi da zafin shi. Kuma likita ma yana cewa in za a ci abinci a cin shi da zafin shi ka duma shi domin zai iya kasa ce cewa lokacin dai ka bari ka fita akwai yan kwari ne suka shiga cikin abincin. Ama dai zara ka duma shi kagin ya doke zafi kwari man za su iya mutuwa. Domin har wani can sun shiga cikin kai zai iya sa ka samu ciwon ciki ko abubuwa da bai kamata ba. To cuta ya shiga jiki kenan ko. To cuta ya shiga jiki kuma kagan zakaji guda nawa ka sayi magunguna domin a sha aji an warke to gaskiya gwamma dai.

To bikin da na fi so gaskiya bikin aure domin bikin aure, in kun je wurin duk wanda ya zo wurin ya zo taya amarya da ango murna ne. Ko da ya ke zai iya kasancewa ko wasu inda ake yin biki waɗansu na zuwa wurin da nufin mugunta, waɗansu na iya zuwa wurin da nufin munafinci irin a zu a tsaya don a raba auren. To amma gaskiya shi ne wanda nafi so domin na je wurin, mafiya mutane suna nuna cewa sun zo taya amarya da ango murnane. Ka ga fuskan kowa dariya, sai ana rungume juna. Ana cin abinci tare, a sha abin sha tare, ana shagali kowa na tafiya, zaka iya haduwa da waɗansu da kun yi kwana biyu baku haɗu ba domin a aure. Za ka ga mutane suna iya dawowa a wurare daban-daban duk inda suke. Wanda su na aiki su da nisa. Waɗand su na ƙasan waje, waɗansu su na wani state mai nisa, in ce kamar za a yi aure a nan Taraba sai ka ga masu zuwa daga Enugu ne, da masu zuwa daga Port Harcourt, da masu zuwa daga Lagos, da masu zuwa Abuja duk za su hallara za a yi bikin. To bikin aure biki mai kyau ne domin wurin ne za ka siyan masu sun amarya da ango har za su iya tashi daga inda za su zo. To a wurin biki ɗin ne ma za ka san aladun mutane da dama domin yadda muke muna nan daban-daban, addininmu daban, yarenmu daban haka aladunmu ma duk daban. Zaka je wani, zaka je wani zuri'a ko wani yare, zaka ga aladansu daban. To misali akwai inda muka je aure a kasar Igbo sai gaskiya naga aladansu gaba daya ya zama daban da namu. Namu ai kafin za a zo, za ka shiga gidan ita baban ba ita uwar matanka ko kuma baban matanka kafin ka shiga cikin gidansu. Za ka tuɓe takalmanka, ka aje da nisa kafin ka shiga. Kuma ka dinga kunya zuwa maman, eh, wato iyayen matanka ba za ka ci abinci tare da su ba, ba za ka ma ci abinci kusa da su ba. In za ka ci abinci dole ka juya baya duk kar su ga ma bakinka, haka muke yin namu a Taraba kenan ko. To da naje kasa Inyamurai sai naga mutum na shiga gidan ma iyayen mata, iyayen matanshi de takalma shi har baya ma ɗurƙusa ya geshesu ba, har sai zai tsaya har yana shan hannu da su. Sai suna magana suna dariya tare kamar sun zama abokanai. Kai abun ya bani kunya sosai. Aai ban gane ba a ƙasansu haka suke yi. To kaga gaskiya abubuwa daban-daban ya kamata ka samu kana tafiya a inda ake aure kuma in ma daidai sai ka sani cewa gaskiya al'ada duk abubuwa daban-daban ne. Za ka gan shi ya shiga wurin har zai sa a ɗibo mishi ruwan sha, sai a kawo mishi kujera ya zauna. Wane kai ka zo Taraba ka je gidan su iyayen matanka har wai ka du ka zauna kujara. To can zaka zauna duwawunka a kafa, za ka zauna duwawunka a ƙasa ko kana yanga kasa kaya fari ne. Zasu iya cewa ka yi haƙuri ka zauna a kujera ko kuma a shimfiɗa maka taburma ka zauna a kai. Amma wasu lokaci tun da kai kana so ka nuna laɗabi ne, za ka iya cewa a'a su bari. Zasu iya ce maka tilas ne a kawo maka tabarma kawai dai za a iya zuwa shimfiɗa maka tabarma za ka zauna ƙasa ne. Ina kai ina kujera, ka zauna kujera kun zama taarori ne ko ya ya. To wancan zai nuna cewa baka da ladabi, baka girmama mamarsu iyayen matanka. To zai sa za su iya ce maka ba za ka yi auren ba. To a can gaskiya abubuwa daban-daban ne. Abun sha'awa ne domin bazaka sani ba ka ce ko suna yin ka suna nuna cewa taurin kai ne. In ka je wurin gaskiya abun mamaki ne domin gaskiya yadda muke nuna cewa muka girma mamawa ne suka haifi matanmu ko kuma shi mai gidanmu, domin mata ma haka suke yi a namu fannin Taraba ɗin kenan. Ka gani mata kafin ta zo, ta zo ta yi gaisuwa ma iyayenka ki na miji, ba za ta yi gaisuwa da kanta ba za ta zo da ƙawanta. Kawanta ne za ta ce ana gaisuwa, ke kawai de zaki sa idon ki a kasa ba za ki ɗaga sama ba domin kina kunyanta. To wancan al'adanmu kenan gaskiya abun abun mamaki ne in ka zo a gefen Igbo North.

Lokacin shekara da na fi so lokacin damina ne. Me ya sa na fisu lokacin damina? Lokacin damina dele lokacin de muke shuka, kome de, kome de muke shuka wa kasa. To in ce masara, ko kuma gyada, ko kuma, eh, shinkafa dele lokacin de muke yafa shi. To shine daidai lokacin damina kenan to abin da ya sa ni ke so in shi haka sosai, ai wancan lokacin ne za ka ce in ce wa, "Eh, ayi kukune kana yin za su iya a kawo maka abinci ci." Da kuma za ka iya a ɗaga wurin ka siyadda wayansu abubuwa ka samu kudi na biyan bukata. Wayansu lokaci, a da Amina ne kagen duk kura de aka yi lokacin rani, kagen lokacin ne, nruwa ai zai dide na akura sai kawai kagen duk kwan da wuri ta zama de haske kuma da kyau. To lokacin din ne duk cututtukan de ake samu a gura, kamar in ce lokacin rani aka kagen ko kura ne ko zan ce hunturu ne kagen ba, ba, ba wuya na a kamu da, na a kamu da mura. Kwan da lokacin kagen hanci na a toshe yake. Har na magana za kagen kama hanci na kama magana ko delin an shi ta hanci ne. Ba za ka ji ni da kyau ba domin ai kura ne ko kuma zan ce hunturu ne ya sa hanci na duk suka toshe. To gaskiya bana cika shirewa de lokacin rani ba. Amma da de ina karami kan abin delin na ji na dai rani shi ne, ciyawa za su fara ci wuta, za mu iya a shiga daji muyi farauta, za mu iya ta fi de a da. Da kuma fatanyammu mu je mu tone rami ko na birai ni ko kuma na burgu ko kuma kurege. To in mun tone haka din wa'ansu lokaci in munyi sa'a sai mu kama shi mu kamasu burgun daga cikin ramin mu jawo su da bindi mu buga a kasa mu kashe wa'ansu lokacin kuma kagan mu na tone gefen nan sai su je su gudu a wani gefe daban. In mun je de karnuka to kagen zai mana saukin aiki a binshi de gudu. In bamu je da kare ba gaskiya wayan su lokaci kagan in sun fita de gudu haka su na gudun tsakanin su de Allah ne domin sun san cewa wannan gudun fa in basuyi shi da kyau sosai ba to gaskiya zai iya kai su ga hallaka. Domin an kasha, an kama su kawai to kashe wa za a yi ba. To suna gudu irin gudu ne kawai tsakani su da Allah su yi kokari de a tsira. To kagen suna gudu sosai. Mu kafi mu bi ba ya kuma kagen su riga sun nesa kafi ka an kara sun je sun shiga wani rami ko irin babbar rami haka ko kuma sun shiga ciyawa de mudu kai mu ma ba za mu iya a shiga ba. Ko ba mu shiga de ba mu san inda suka ɓoye ba. To wancan ya ke, ya kan iya a sa mu ma mu je mu duka wuta kuma mu sa a wancan ciyawan domin akwai daban de a gudu a shiga wuri. To wansi lokacin kagen ka sa wuta, ba ka san wan de gona shi na nan kusa ba. Domin wancan lokacin akwai abinci de yake gona sosai de ba a girbe ba. Masun dawa ne suna nan, masun doya wa'ansu doya an riga an girbe amma an sa gefe daya akuma an rufe shi da ciyawa. To kagen wuta ji ya hau ciyawan can ya ci wa to ya ci doya mako. To wansi kuma sun kere masara, sun gyara wani wurin ne sun haɗa shi a gona ba duka an ke gida ba tukuna. Domin wancan lokacin in ka kira masun mota masun duka abinci su ke gida, aiki ya yi musu yawa. Don kowa de kowa na ku karya da wude masaran shi gida domin kara wuta ya ci a gona. To wansi za su iya haɗa awada a gona su sa shi a kai kuma su gyara kasan wadadin. Su gyara kasan wadadin nan sai su ɓata ke su ƙone wuri domin ko wuta ya zo kara yi kusa da awada in da aka sa masaran. To wayansu lokaci kuma kaga wuta yana ci wuta ze iya tsalle daga wuri me nisa yazo ya fadi akan awada kuma gashi an sa masaran an rufe kuma de ciyawa bawai an buga de kwano a ce to ko ya fadi a kai ma ba zai ci wuta ba. To kagen dole wuta ya shiga cikin wurin. To a gerin haka din ne sai mu an kara, sai wuta ya je ya ci abinci wani a gona. To gaskiya shi ya sa bana cika so. Domin magana rani ba mba ka wae dun da lokacin mu na karamin wa ke tafiya forauta din nan mba. To yanzu haka, da Amina din yana fisu domin delin da Amina din kagen mu fara in shuka abu lokacin de ake girbe wa wa to in yi unguwa ya tafi kenan ko ba anyi unguwa kuma ba mu ɗauka wa abinci gida mu ci har mu ƙoshi. Muna gasa masara muna ci a cikin bukka duk ina ana ruwa.

Eh, yanzu kam muna sa unifom wurin aikin mu. Da kam bamu wasa uniform ba kuwa na sa kayan da ya ga dama yazo makaranta da ci wurin aiki kenan. To abun ya zo yana kawo gunaguni domin wayansu a cikin mu. Wato ince musamman mata suna zuwa nuna kansu ne kawai kaga kuma yau su canja haka gobe Susa haka takalman kafa kayan ɗankwali wato na rufe kai da yankunni da kome da kome da kayan sa a jiki. Kowani rana kawai suna dinga canjawa. Kuma yan da suna haka ɗin suna gulman juna. Kaga wayanan sun haɗu a can suna cewa wannan ita kan anberta de sa kaya guɗa kowani rana. A wancan bata iya seya kaya ba. Intaɗin kayan ta zaga an rubuta bayan ci irin kayan mutuwa ne a ce kaman jatuma eh kakan ta ta mutu. Rigane aka bugu a mutuwan ta cine ta dinga sa. Ko kuma daga rigan da zagin ta ta sa irin rigan mutanen kasuwa haka irin kaman MTN ko Airtel. To gulma yayi yawa se de su shugabanmu sun ji wancan maganganu haka sun yi bawa kowa gargaɗi cewa a ber wancan abun. To yanda akeyin nan ba kyau ba ana gulma ba kyau to da sun cigaba dayi haka sai an rasa abunda za'ayi sai aka kawo mana uniform. Da aka kawo mana uniform din, yanzu haka kowa kawai yana sa uniform. Unifom na rana litini daban, na ranan talata daban, na rana laraba daban, na rana alhamis ma daban. To ran Juma'a ne kawai da kenan kafin mu shiga wannan shekara alif dubu biyu da ishirin da shida. Juma'a ka iya bermana kowa yasa kayan da ya ga dama. Wato tufafin da za a sa da irin tufafi na gida. Kar aje ana sa irin tufafi na turawa irin anun. Dugo haka ko kuma ace an sa suit. To dai wancan ya kasance haka. A haka dinma sai a shiga gunaguni masu magana gulma woni wayansu a ciki ma sunyi yawa. Cewa wancan ma a wai a so ɗeya kawai ne aka cewa sa kaya a gida dinma duk da haka kuwa duk wayansu ma suna sa kaya irin kwaya biyu kawai. Yo wannan sati mai zuwa a sa ɗaya, sati mai zuwa a sa woni daban. Sati mai zuwa kuma kar a sa wanda dama an riga an a satin daya wuce. Da an ji haka dinma yanzu haka har da Juma'a ma anriga an ba mu uniform da zamu dinga sa. To yanzu haka aikin mu daga rana litini har zuwa ranan Juma'a mukan sa uniform. To a haka dinma na gan kaman mu fijin daɗin ci domin kagen kana zuwa aikinka baka woni magana baka woni hira kuma a zuciyan ka cewa a a yau karaka sa a ce bakasa kayan da yadaceba. Ko kuma ka sa ana yimaka dariya cewa kai ka dinga sa kaya iri ɗaya kawai. To a haka din munayi ci yanzu haka na ji kowa yarga yaji daɗin ci. Haka muna tafiya tare. Amma dai ba kowa yaji daɗin ci ba domin yanzu haka din da muka muna sa uniform ɗin nan ai ko ba bambanci tsakanin mu da su yan makarantan kenan ko. Domin suma suna sa uniform. Abin da bambancin mu da su kawai dai yini kalan uniform nasu guda uku ne kawai. A wanda su ke sa sati. To na mu kam har yanzu haka sun kai kaci biyar. To abin dai ya zo ya fi ba mu haushi shine a yunifom din makaranta ne suka siyo. Da sun seyo kawai dai sun zo sun douka awon mu anje an dinka a mun aza cewa ai wancan anayimana ci kyautane ase za mu biya kuɗin ci an zo douka kuɗin ma ba sanarwa na bakawi an shiga cikin kuɗin albashin mu sai an cire. Sai abun ya jawo hulu sosai. Kowa da kowa yazo munyi muhawara bana wasa ba. Amma da anyi magana sai sun gane cewa eh kowa na haushi. Har mun ce in haka ɗinne gaskiya za mu daina zuwa aiki sai an zo an raba kuɗin kashi biyu. Makaranta zai biya gefe ɗaya mu zamu biya gefe ɗaya amma na dinki ne kam mu zamu biya da kai mu ba ruwa makaranta a ciki. A haka din mun yadda cewa eh ayi haka wai ba da mu amma in dace wa mu ne za mu seya kayan uniform tun da ba mu a ai ba mu muka yi shawara cewa muna so mu sa unifom ba ai muna da kayan mu na sa. Amma tun da ku ne kam kun ce dole mu sa unifom ya kamata a ce ku ne kuka seya mana. Amma baza ku seya ba a ce dai kun biya rabin kuɗin. To haka haka biya rabin kuɗin sai kowa ya ji daɗin shi. Shi ya sa yanzu haka duk sabon ince an dauki woni sabon malami haka yazo za a yi mici bayanin cewa gashi yanda muke yin shi. Za ka.

Eh, ina waka cikin zuciya na sosai. To kagan wansu lokaci, akwai wakan da zaka so maganan shi sosai. Irin ince ka na wuce wa hanya, waka ta fito sabone, iri an buga ta ta fito sabone. Ka ji wakan ka ji daɗin shi amma ba za ka baka koya abin de ake faɗa cikin wakan sosai ba. Baka san me ake faɗa cikin wakan ba amma ka san sautin shi. To wa su lokaci sai kagan wakan nan, kafin ka ankara sai ka tuna dashi. Kanka kana jin daɗin waka ɗin, sai ka shiga yin shi a cikin zuciyan ka. To domin ba ka ji wakan de kyau ba tukuna baka san me suke faɗa a ciki ba. To za ka yi shi a cikin zuciyanka ne kawai ka na jin daɗin shi. Kada kuma kayishi abokanan ka su ji su yi maka dariya domin wa su lokaci de zance sukan sun fi ni yawo, ko kuma zance su sun fi ni tafiya biki. To kagan za su rigani jin waka ɗin. Wayansu lokaci kagan wayansu kalmomi waka ɗin, sun riga sun kama shi. De zarar ka yi na ka sungani baiyi daidai da abin de ake faɗa cikin waka ɗin ba, sai su shiga yi maka dariya. Za su gaya maka cewa ai da haka aka yi wa ka. Da akwai wanda zai je ya siya wakan wai yana so ya ji? To kagan anyi maka dariya haka sai kai ma kadan ji kunya ko. To shiyasa wasu lokaci mukan iya yin waka cikin zuciya mu. Ni kam ina da daga cikin masu son waka a cikin zuciya sosai. Domin ze iya kasance da cewa, yanda kake so kayi waka ɗin, ba kowa ya ji shi ze ji daɗin shi ba. Kaima da ka, ai ma ba ka jin daɗin wakan ba. To domin ba ka iya ba ne sai zaka kawo kawai ka na buga, ka na buga cikin zuciya kana yin shi a cikin zuciyanka. Domin kai ma kadan ji daɗin shi. Haka muka iya yi wasu lokaci. To ba dole ba ne sai a yi a cikin zuciya kawai ko wansu lokaci da za mu iya yin shi ko wa zai iya jin shi. To kagani in waka ya fito sabo ne. Ke mai yi ba ka sai mai kalmomi de ake faɗa a ciki ba. Wayanda suna nan kusa da kai, wata kila suma basu sani ba domin ba su ma ta ba jin wa kan ba. Duk abin de ka yi, duk kalmomi de ka faɗa to wancan kawai de ba wanda zai, zai yi maka. To kuma cewa abin de ka faɗa na maka faɗa daidai ba. Domin suma da kansu basu sani ba. A yarda ba ka sani ba, ba ka sanin lokacin da anyi daidai da lokacin da ba'ayi daidai ba. To sai haka muna yi zan iya dauka waka in yi, har in yi shi da kowa da kowa na nan, wanda ke nan kusa da ni zai ji wakan, sai muna jin daɗin wakan tare. To wansu lokaci kuma, za mu iya sa sauti din sai muna bin wakan, muna kwai-kwayon waka ɗin. To mu-sa shi wansu a wansu lokaci a wayan mu. Wansu lokaci kuma kagan mun kawo DJ, irin ana biki haka, in ya sa sai muma muna bin waka muna kwai-kwayonshi muna yi. Kafin ka ankara kagan mun saba da shi. To nikam da, in na ji waka kaɗan haka na iya shi sosai. To lokacin da muna kauye, da na shiga kai wake wato kungiya domin ya'yan Kirista ko wanda aka amfani da shi a CRCN cocina Taraba. To lokacin kagan wansu baki zasu iya zuwa mana, domin suzo su koya mana sabbin waka. Daɗin ka fi nan ka samo sabbin waka, yana da wuya sosai. To kagan za su bi kauye da kauye suna koya mana waka. To in sun zo wurin waka, in sun zo kauyen mu, za suzo su koya mana waka, dole kawai za'a nemini duk inda nake. Domin ba wuya sai in kama waka de akeyi. Bani nan kasa wanda suna nan za suce. Za su sha wuya sosai domin su kama waka. To kagan, in bani nan ba, dagaskiya wakan na za'a koye shi. Nma eh da wakan abi ne da yakama a koya a awa guda biyu, kagan za'a iya a koye shi har yakai kusan awa biyar. To an bata wa wancan baki ne lokaci kenan ko? Domin ba kauyen mu ne kawai suka zo ba. Za su bi wancan bangere wurin kauyuka da suna wurin duk. Za su je coci wato su majami'a da suna wurin duka. Su koya musu wakan can domin su samu suna yin shi a cikin majami'a ranar Lahadi ko kuma wani rana de za'a iya samu a tafi majami'a. To sai mun koya haka din, sai a dinga tu-- a dinga ce mini in yi waka ɗin kagan Lahadi mai zuwa ni zan tsaya agaba in yi waka masu rawa suna yi, masu buga kiɗa suna bugawa. To waka dai na son yin waka cikin zuciya na, amma wansu lokaci na iya shi sosai. Zanyi shi wayanda suna kusa da ni za su ji suna jin daɗin wakan. Ni ma ina jin daɗin wakan. In ma de halin samuwa sai mu yi rawa ba rawa ba karamin rawa za mu yi rawa mu jujuye de.

Ranar biyan albashi kam ai ba karami dadi nake ji ba. Ba weni kawai ba dai mu wa'yanda muna aiki de su akwai lokacin de mun zauna muntattau na munyi hira de juna muna tembiyan juna a duniya dinnan yanzu ha ka wani loakci ne kafi jin daɗi kowa ya bayya na cewa duk randa za'a biya albashi cewa shine randa yana jin dadi sosai. To akwai wanda sun ce suna jin dadi kaman irin ace ba su kashe kudin sosai sosai ba. Ba su riga sun ci bashi wurare daban daban da in kudin ya shigo ma ko Naira biyar ba zai zauna a aljihunsu ba domin su yi ƙokari su biya bashin da sun riga sun ci. To in wa'yancan kan har kudin albashi na zuwa sai ba za su ji kaman suna da albashi ba domin in kudin albashi ma ya shigo za aje a ɗauka a biya kuɗi da an karba bashi ne aka ci a hannun mutane. To ba sa jin dadi ba. Ai haka ɗin ya faru da ni koda yake zan ci ban taba samun kai na wani yanayi de zan ci har kafin albashi yazo cewa duk kome da kome da zai shigo na riga na karba bashi na kashe duk ba zan iya karba bashi kan ci bashi dan de de wa'yansu lokacin kudi ya shigo wanda za'a iya biya wanda zai saura ma zai dan zauna de yawanshi de za'a iya biya wa'yansu sauran bukatu da shi. To wancan din ai wancan ba ma samu masala a cika ba. Shi ya sa duk randa za a biya kudin albashi yana zama min ranar dadi ina jin dadi sosai. Wa'yansu lokaci har an biya ka kafin da wurin aiki zan kira matana ince mata to fa ari ga an biya kudi albashi ya kamata fa wahala de munriga mun sha mu dan jin dadi yanzu haka dinnan sai ranar za muyi kokari ta shiga kasuwa ta siyo nama kuma ta siya kaza de zamu zo mu kashe. Sai mu kashe a dafa de kyau a soya a dafa shi wa'yansu lokaci sai a dafa shi dafa romo to na romo dinnan zamu iya cin tuwo de shi zamu iya cin shinkafa de shi ko mai kawai zamu iya cin de shi kagin wato mure zamu zona de miya da kuma miya duk na shinkafa de na tuwo kenan. To mun yi haka din sai mu zo mu tattauna de kudi da yayi saura me za muyi sai ya kasance cewa ya kamata mu siya abinci mu kara de wanda yake cikin ɗaki kara kuma yakare mana ba mu kai lokacin de za biya albashi ba kagin ai wancan ai wancan to mun shiga uku kenan ko mu to kana gidan ka kagan ba rinin wuna ba ka kashi ba abin de za ka iya ci ba ai ba waha lan da yfi wancan. To za muyi kokari mu karo abinci mu siya mu kara wanda yake gida domin ayi kokari dai a samu a ci kafin nan ya kai lokacin de za su kai biyan albashi kuma to mun gama haka zamu samu dan kudi de za muyi ajiya de shi domin kudi na haka ajiya de shi ai ba sai me zai faru gobe ba da ya kasance cewa wani zai yi rashin lafiya kamata a siyo magunguna ba wa mutum daze sha domin yasa mu warke wa to wansu lokaci. Akwai wa'yansu abubuwa de kuna so kuyi ince irin kamar kuna de dangini de ya kamata kuyi kun siya pegeyi amma ba kuyi gini awurin ba kun kama hayani to gashi in de kuka kama dakin hayani kuna biyan kudi dan a dukan kudi ko wani lokacin kudin da yake shiga can ai da a riga anyi ginin ku ai da kudi za ku iya amfani da shi kuna gyaran ginin de shi da ya fi maka to kaga ai irin wancen tunani sai a samu a cikin alba kudin albashi din ana dan duka kadan kadan ana ajiya shi a gefe ya tattara har zuwa lokacin de yazo yayi yawa sai a san me za a fara yi ko kuma za a fara buga blocks ko kuma blocks din na siminti ne ko kuma na kasa. Sai ya yi duk wanda aka zata za ayi yayi din to sai a buga a fara gini to a dai akwai wa'yansu abokanai na de sun iya gini sosai wanda za iya kira su zo su yi kuma zai zona de sauki domin suna de saukin kai sosai. To kaga irin wancan din sai su zo su kama dakin su yi maka gini mai kyau haka to in ka siya dama ka riga ka siyo wato kwanon rufe wa sai za ka kira kafinta. Nima ina de wani aboki me suna Eku to shi ma kafinta ne wato mun a kira suna ga yana jiwo de yonsa aguro. To in ka kira de yonsa aguro zai zo ya gaya ma ka katako guda nawa wanda za a siya de za a yi a kewaye dakin din da kuma belen kwanon guda nawa wanda za a siya de ya kamata ayi amfani da shi zai kewaye dakin de kyau haka. To sai muyi muyi nazari mu je mu kawo kudi ajiye a siyo wancan wuan ajiye a kasa domin a samu a rufe domin imba a rufe ba har mun shiga damina kuma an yi ruwa ai dakin zai iya rushewa to kudi mu de kome de kome de muka kishi awurin ya bi ruwa ko.

Inde ni ke so ɗinga ke ziyara waensi lokaci asibiti ne. In kaja asibiti ci ni lokaci ne za ka yi wa Allah godiya da binde yai maka. In kana dinga zaman gida ko wani lokaci, ko wani lokaci sai ka nageni laifin Allah. Be yi mar haka ka zaba, be ba ka godi ba, be ba ka mata mai kyau ba kuma be yi mar tufafi ba. Ko kuma iyali inde asaka fitoda ka wurin iyali mayu ne. Ai kagan in zaka fada wannan haka kaza, sai kana sabin Allah'n ka ko wani gefe amma du lokaci inde na je asibiti shi ne lokaci inde na tuna yi wa Allah godiya de rai inde ya bani de lafiya da komi de komi. Har ka je wurin zaka gan mutane de suna de cuta daban daban, de wande kafan suna rubewa, de wande kafan suna targa dini. Da kuma ko wansi inde za ka je ka gen ciwa gaba de a cikin su ya kumbura sai ka rasa mai a shiga wurin ko sun ci guba ne. To waensu lokaci ka ji wai ciwon liver ne. To waensu lokaci kuma za ka ji wa ciwo ɗin ma gaba de ya ba san meke faruwa ba. Kai de kana yin gwaji de dama amma ba sai asali meke faruwa da mutum ba amma ga mutum na jin jiki. To irin wurin inde na so ke ziyara, in je in yi musu addu'a, yi wa Allah godiya, kai su da kuma a kai na yanda ya bani nini de lafiya da kalon ina tafiya de kafana ina komi de komi de hannuna ba yi min wanka ba. Ba bani abin ci a baki ina cin de kai na. To dai duk inda naje da kuma na je wurin za gen aiki ni su likita suna yi. Duk abinda bi iya ba sosai da ko wansi likitoci nema rasa suna aiki de dare. Sa gen har haka rasa suna aiki har dare waye musu. Ko bacci gaba daya bai shiga musu ido ba. To kaga wanci sai ka gode musu. Sai ka gen kachan anjima kaɗan gari ya waye, sake a zo a canja su. To ka ga mata da suna shara wurin za su zo su share su wanke de kyau. To aiki su ke nan. Ka gen zaka yi kokari ka na gaisuwa su, ka na yi musu addu'a cewa Allah zai taimake su tun da suka suna nan. Ku kare su sai su canza wa mutum ya rayu bayan ciwon de ya shiga ciki. To haka ma Allah ma zai sa za su rayu. Haka ma Allah zai ji addu'an su. Haka ma Allah zai taimake su. To asibiti nini za ka zo kuma za ka gen wani de suna rasa rai su. Ka gen mece ta zo ta haihu bayan ciki de ta duka na watanni guda tara yake lokacin haihuwa. An zo haihu wansu lokaci. Kagani wata ta haihu da kanta lami lafiya yaro da rai gaitima da rai abu ma da rai to kaga abu murna ne sosai sai a yi murna da tafiya. To wansi lokaci za ka ga wata za ta zo, ta sata haihu din sai a rasa yaro ko kuma a rasa ita de kaita. Yaro na de rai sai a ɗebi de yaro ajiya ba ma ta ire nusa. To ka gen wancan maina de masala sosai. Dedde lokaci inde in ke na, in ke na mece ne. Yakamata kizo ki yiwa allah godiya sosai. Yanda ke ki na zo ke haihu nan ki kama fusari ni ko ki ka yi kawe. Sai yaro ya bi ta a so ka ke. Yaro na de rai shi, ke ma de rai ki har ki koma gida. Ba za ki ji cewa a'a jini ya zuba miki sosai. Cewa na so a kara miki jini ko kuma garin a kara jini sai kika suma ko ka fiya hankara kuma sai ka waira ya bi ta. To wancan ba za a ji shi ba. To na so ziyaran tafiya asibiti sosai. Inde kuma na sake tson tafiya wansi lokaci gidan marayu. Wato wanda sun rasa baba da mama. Ka je wurin za ka gen yara de dama. Akwai wayanda suna iya zuwa wurin su saya yara. Da kudin wanda za su zo suyi rainan su, da su zama yaran su. Wancan haka haka ke ka iya ka yaka. Akwai gudi de za ka biya. Akwai wasu takardu de za ka sa suna ka de sunan su. Wanda gwamnati ne zai sata za ciwa iwana yaro daga yu har zuwa a bada cewa ya zama yaron ka. To wancan din ne haka iya yin shi. In kaji wurin za ka gen yara de awa wansi wansi ce su Ebola ne. An haife su da jatumar su ta haife su sai ta je ta yar de su Ebola. Sai an ji kukan su ne. Kana wurin za ka ji labaru daban daban. Yanda suka samu yaran wansi de suke wurin. Za ba ka labari cewa a'a wana za a wuce kusa de wani rafi ne. Sai an ji kukan yaro. Sai an ji an duba rafi yaro na cikin ruwa na shan ruwa. Sai an ciro shi daga ruwa an zo an sa shi a nan a fara ci.

To a wurin aiki kan lokacin da anyi rikici, in mutane biyu sun samu sabani tsakanin su, mukan iya kira su a totona asan me ya faru, asan aselin tushi abin da yake zuwa ga wancan abun ya faruwa haka. Ai bazamu mutum baza kasan yadda zaka sasanta rikici da akayi ba idan bakasan asalin tushen inda abun ta fara ba to kuma bayani za ka ji daga wurin mutum na farko yadda abun suka faru. Kagan zai iya yucewa wancan lokacin da yake maka bayani ga abin da ya faru, sai dayan canza dinge saɓa, ki a maganan ya zama maka cewa za ka yi musu bayani cewa duk lokacin da wane yake bayani, za su yi shiru da bakin su. Wancan zai yi shiru, ya ji abin da yake faɗa ne. Ainihin yake lokacin da za bashi zarafi, dai samu zarafi, ya mishe tambaya, ya gama tambaya kafin nan seyi bayanin shi. Wancan dinman duk lokacin da ya gama bayanin shi, wannan ma zai samu ya mishe tambaya. To a tambaya din za a iya samu a sasanta wasu abubuwa da yafada koba dedeba to haka a tambaya din za a samu a yi shi. To kai kuma mai jim magana, za ka iya saya wurin kai, yanke kara, ka ci musu cewa gashi yadda abun ya kasance haka. Kagan akwai mai laifi sai ka bashi lefin shi ba mai laifi ba, za ka ce a a waye na abun shine, reshingane wane ba kuɗe understanding bane. Wato kun yi reshingane wane, da kaman kun gane wa kai ko ai wannan abu na bai kai ga zuwa cewa kun yi rikici a ciki ba, da bai saka kawu sabani tsakanin ku biyu ba. To haka ne muka iya, muka iya sasanta wayanda suna rikici a wurin aiki. To wa insu lokaci kuma rikicin zai fi ke zuwa har cewa an lalata da abu a cikin ofis. To har ya kai haka din gaskiya, ba waye za a sasanta su kawai ba. Abinda sun lalata din abunda yakai ya kawo ne ko me babban kudi ne to ai ka san cewa za su gyara shi. Wurin gyara din ma zai iya yihuwa cewa basuda kudi a hannu to a cikin albashinsu zaariga cirewa in an gama gyaran kenan wasu lokaci bari ce suna wurin kwamfuta, so sun ture kwamfuta ya faɗi a kasase. Ya samu matsala ko kuma an ce inda yake yake din, akwai wansu madubi da aka rataya a bungu. A gurin fada din sun ture madubi biyu ko uku, sai sun faɗi sun feshe kuma iri madubi masu kuɗi nan ne wanda yake sa wurin da ake aski ko kuma ake sa inda mata suna kitso. To iya faruwa haka din a dole ne su siyo madubi ko kuma su kawo kuɗi da yaka mata a siyo sabon madubi a sa wurin ko kuma na kwamfuta din dole ne kawai nema inda za a yi gyara shi, sai a gyara shi. In ma za a iya gyara kenan. In gyara kuma yakai kuma bai yiwuwa to a yi akwai matsala kenan. Kagin za a iya a cire musu kuɗin da zai yi cewa za a siya sabon kwamfuta da shi to abun ba a ƙyauba. Abin da yake ciki shine duk lokacin da aka yi rikici, har mun ji cewa anyi rikici haka ko kuma mun gan da kanmu mun ga cewa anyi rikici, muna iya kira wancan mutane tare a sasanta su. A gari sasanta wa din kagin, inka sasanta su, kaga har gaba dai ya sun zama aboki. Duk lokaci duk inda za su je suna tafiya tare. Kuma in an tashe aike za a koma gida kuma in ba su zo a unguwar guda ɗaya ba, kagin za su bi tare su bi har sai sunki inda kuwa zai ratse tafiya unguwar shi, sai ya tafi unguwar sa. Ba haka ba, to sunri ga sun zama aboka nai kenan. Duk inda za a ci abinci sai su je su ci abinci tare. Waye su lokacin sun kawo abinci sai su raba tare ko kuma in wani ya kawo abinci daya bai kawo ba to zasu ci abincin can tare da cokula guda kowa da cokalin shi zasu ci daga cikin kwano daya suna ci abinci tare to a, yanda muke sasanta mutane wanda sun yi rikici a wurin aiki mu shine muna ƙoƙari de a san cewa an sasanta. Kara kuma girin fada dane su ke yi ya zo kuma yana sa aiki baya tafiya da wuri ba. To kagan aiki muɗin baya tafiya da wuri ba. Ai watan anyi baai ba kenan. Ya kamata ace aiki na tafiya da kyau. To in aiki zai iya tafiya da kyau din, masu aikin ya kamata ace suna nan su daya ne. Komen su da suna yin shi a lokaci daya. Kowa na jin da shi gaban shi, kowa na jin da na gaban shi. Na gaba ya ce ayi haka ka sa dole a yi shi. In nagaba yace kar ayi baza'ayi ba kara kuma na gaba na ce a yi haka, na baya na ce a a ba zai yiwu haka ba domin ga rikici da suka yi da rike ƙasa dai ba a sasanta ba. Shi ya sa duk lokacin da aka yi rikici za ayi ƙoƙari de a sasanta su.

E ina iya kunna wuta, irin ce wuta ne za a dafa abinci da shi, za a iya kunna shi domin a samu a dafa abinci. Ta nan muke kunna wuta ɗin wato a haɗa wuta, za'a nemo itatuwa a fasakare shi, muna tafiya daji muje nemo gungume itace, mun kaww gida sai mu kawo gatari mu faskare shi dashi in an gama paskari itacen sai mu ɗiba muje mu sa wuta mu hahaɗashi a murhu. In mun gama har hadashi a murhu, sai mu nemo kashin ƙwara to in babu kashi ƙwara za mu ɗan nema kerosene, kaɗan mu ɗan zuba ciki. Sai mu nemo itacen ƙananan shi wanda zai iya ci wuta da wuri mu sa daidai ina za mu sa kashi ƙwara ko da shi za mu zuba mishi kerosene na ciki sai akawo leta ko kuma ashana a ƙyabta a sa wurin. Yan sa wuta ɗin sai mu dinga muna duba hankali hankali sai har ya kama wuta. To wa'insu lokaci zai kasan cewa ba ka da ashana kuma ba ka da leta. To wannan dole ne kaje ka duba, ka ɗebo wuta wajen makoficinku ko to za mu iya tura yaro mubashi ɗan kwano haka ko ɗan farenti yaje wurin su makwabcin mu yaje nema inda ariga an haɗa wuta domin ɗebo wuta. Wannan abunda mun dinga iya ƙauye lokacin mun na tashiwa kenan kuwa ne lokaci ba leta ba ashana. Dole kawai mun zo mu hahaɗa itatuwa a murhu sai mu ɗaga ɗan abin da za mu ɗeba wuta da shi. Sai munabin ta ko ta ina kawai muna shiga duk inda munga hayaƙi zamuje wurin, nasan wani lokaci zaka isa wurin kagan cewa suma ai yanzu yanzunnan suka haɗa wuta, wutan baiyi garwashi ba tukunna. Ai bazaka samu abunda zaka ɗeba ba ko? Ko kuma za ka iya jira sai wuta ya yi garwashe ko kuma ka sake miƙe kuma ka tafi wani gida kuma inda ka ganshi hayaki sai kaje ka duba. Wancan nasu an riga an haɗa wutan nasu da daɗewa, sai ka ɗiba garwashi ka gudu da shi ka tafi karya mutu a hanya har ka kai gidan ku. In ka kai gidan ku sai kaje ka hada wuta ka zuba sha wurin sai ka dinga hura shi. Ka hura da baki, ka hura da farantin da ka ɗebo da shi. Wansi lokaci za ka hura sosai da baki ka har sai ka ji ciwon kai. To a haka ɗin ya hada wuta sai akawo kwano da yana so a dafa abinci da shi. A ɗureshi in angama ɗurewa sai asa a wutan in dama kana so ka dafa miya ne to sai a sa ruwan zafi sai a fara hahaɗa abubuwan miya ɗin a wurin sai a dafa. To wuta kam na iya kunna wuta, na hana wuta. Wuta hauwa wuta na nan daban daban za iya ci kama ko wuta lantarki haka, iya kai wuta da hakika. Ai za mu iya kunna wuta ko kuma mu kashe shi. Kokuma muna iya kunna wuta na kyandir. To wa'insu lokaci za mu iya je mu siyo kyandir. Wato da ɗin kenan yanzu kaman ba'a c ka amfani da kyandir ba domin ana da tocin da aka iya sa wutan lantarki ya yi chaji. In yagama chaji duk lokacin da ba wutar lantarki ma zaka iya kunna shi kana komi da komi dashi don kaga haske to muna iya sa kyandir lokaci ɗin sai mu kunna shi da kuma ashana ko kuma leta. Mu kunna mu sa ɗaki sai ba ma ɗaki haske. Amma damuwa mu da shi le shi kyandir ɗin shi ne ai ba za ka iya tafiya da shi a waje. Cewa kana so kaje ka ɗauko wani abu da shi ba domin shi ba wuya mutuwa in ba wuya mutu a wato wutan shi kenan ba wuya mutu a in ya iska ya hura. To ka ganshi wancan din ba shi da kyau ba. To ai a haka ɗin ma w to fitila ma ya yi fashi kyau. Fitila kam an ka kunna fitila har ka riga ka so ka de koin shi, ya rufe komin ko ina zaka iya kana tafiya da shi ko ta ina ko ana iska kamar yayane. Akwai wa'insu lokaci kam iska zai iya samu damar shiga amma ba zai sa wutan shi ya mutu ba. Zai sa shi ne kawai da wuta ba zai zo na wuri ɗaya ba. Ka gan kaman yana so ya mutu ne, kaman ba zai mutu ba. To sai ka ɗan rufe shi kaɗan iska ɗin ba zai shiga ciki sosai ba. To muna iya haɗa wancan ɗin sai mu kunna wutan shi mu kyabta mu sa wurin. To na leta na na na na wannan na kyandir din mu kunna sai mu ajiye ɗaki sai ka gan yana narkewa, yana narkewa kafi ka an kara wancan ya kare. Ya kusan karewa wa'insu lokaci muna sake kawo wani mu sa. Amma shima yana da illa domin baka na ba har ya gama ci, ya narke zuwa ƙasa in ka bari to kai abun da ka sashi a kai shi ce kamar kujera ne ko kuma abin da zai iya ci wuta. To wuta zai iya ƙone wancan wato kayi asara wancan abun kenan ko. Shi ne illan wancan a amfani da kyandir ɗin kenan. To ina kunna wuta, na dafa abinci, na kyandir, da na fitila, da na ɗaki in akwai wutan lantarki.

Lokoci da na kamu da mura ina iya tafiya asibiti, inje in siya magani. Amma wa'yansu lokaci kam nagan muran kawe, wai be zo de hari mai kirfi sosai ba, irin kamar bashi da muni sosai ba haka. Zan iya na su, in doka rob in shafa hanci ko kuma wasu lokaci zan iya duma ruwa, ruwan zafi haka sai yi wanka da shi, in zuba kai na sosai. Wasu lokaci har in zuba fuska na domin ya samu ya shiga mini gefen hancin dina. Duki in de suka toshe se su rege, irin asamu dama ana nufanshi mai kyau haka. To wasu lokaci kuma kawe in nagan tayi yawa ne ko ya de zanyi siya magani, in yi maganin shi irin yi jinya shi. Na waika wai zanyi jinya mura neko ba. Wancan daidai lokocin ne zanyi jinya har de shawara domin ka sai wa'yansu lokaci mura de ma yana nuna maka cewa alaman cewa shawara ne ko. To tunda nan kan ko wane lokaci soro na cizon mu, to soro kuma shi me ba de shawara. Ai in soro na cizon ka ko wane lokaci, kasai cewa ka shiga uku kenan ko. To dole ne ah, kafin ka ankara ya kamata ace kana den siyan magani ka yi jinyan shawara. In ka gama jinya shawara, wasu lokaci kana kain jinya shawara din sai ka dan hada de magani mura. To ka gen muran ma ya ber ka, kasan cewa zaka yi kwana biyu kafin a ce mura ya sake ya dawo. To in ka je ka yi jinya mura ne kawai, in shawara ne dama asalin mai damunka, ka gen baya sati daya kuma mura ya sake ya dawo. Hancin kana toshewa, ka sanyi yana kama ka ko ima na zafi ka gen jiki ka zafi amma sai kana jin baba sanyi ya taba ka tawajen zafi, amma sanyi yana kama ka kana jin zafi. Kana jin sanyi, kasa baban riga ka zufa kuma na fito to ka ga ai wancan masalani sosai haka. Shi ya sa in ya faro haka, har ciwo ta hau ko kai, ina kukari ne wasu lokaci kawe in je asibiti, in yi ku kare yin siya magani. Na siya magani lokaci wasu lokaci na sha, ko da yake ana bamu jawa ana nku wasu lokaci in mun je asibiti ana ce mana kada mu je kawai mu siya magani mu shiga sha da kai mu, mu yi ku kare mu je muyi gwaji. An gama mana gwaji an duki awon mu duka an gaya mana gashi tabɓatacce abin da ke damun mu. Kuma za a nuna mata maganin da za mu sha in mun siya haka de mun sha sai muji daɗin jikin mu. Amma iri mu tun kawe ya je ya siyo maganin a duhu bai sain asalin abin yake damun shi ba. Ya zo ya sha dinnan wai bata da kyau. To yanzu a kasanmu din nan komi de kumi ya riga ya hau kudi, kuma ba aikin yi. Belle a ce za sa mu kudi ne za a yi iya biya iri wancan bukata da shi. To in ka je ka doka kudi kan wai kana so ka je ka yi gwaji da shi, inka gama gwaji din to in kudi kuma babu de zai siya magani ka ge an yi ba yi ba kenan ko. Shi ya sa mafiya lokacin mukan iya tafiya mu siya magani kawe. Tunda wasu maganin muna da si mun siyan sunaansu, mun sen na mura, mun sen na ciwon kai, mun sen na kome de kome, mun sen na ciwon jiki, to za mu siya kawai mu sha. Da yada Allah sai mu samu sauki, mu samu sauki kuma to sai a cigaba da ayyuka, da ayyukokin duniya. Da lokacin de sai in ciwon ta kawo ta awo kokai kuma a ce irin baya wata ne biyu ko uku haka ko sati uku ko hudu ko ya ne, ko ma wanda lokaci ta doka ta dawo kuma sai mu san yadde za mu sake mu je mu haɗo magunguna de za mu sha domin mu san yadde muka yi nisa da shi a warke wa. To haka muka yi muna lalaba muna tafiya. To lokacin da ya samu iri wancan ciwo kawe de a yi ku kare a yi jinya, a yi ku kare a yin jinya to ka gen ka samu sauki. Iyalin ka ma sun samu sauki ko, to imbaka ka mbaka yi jinya shi ba. Kasain mura abin de nka abin de weni yana zaune kusa da ke har kana de mura ba wuya shi maza ya doke muran ko, to mura ya daga wurin ka ya same yaronka, daga wurin yaronka ya same matan ka, daga wurin kawe yana cin gaba de kama wa'insu, to ka ge yana kara muni ne kenan ko. Sai wai wancan lokacin ba mutum daya kawai zaka yi jinya shi ba. Zaka yi jinya na ka de matan ka de yaran ka de saura, masu zama da ke har wasu lokaci abokanin yaran ka ma za su kamu da shi ba. Shi ya sa a yi kukare du lokacin de an ge mutum ya kamuda mura, ko de weni cuta daɓan haka a yi kukare a yi jinya, a je asibiti a samu magunguna a haɗa maka maganin de za ka sha, nka sha domin ka samu ka domin ya samu ya warke, inka warke ma sai haka ma yaran ka ma ba su kamu da shi ba sai ciwon.